To ni dai kayan aikena da nake amfani da shi shine overall dina. In nazo aiki in sa overall domin kayan da nazo daga gida da shi ba zan iya aiki da shi ba sai na canza wajen kayan aikena. Shi wannan kayan aikin muke amfani da shi a aiki a gurin aiki.